Nakan zubar da shara na a cikin kwando. In na sa shi a cikin kwando sai a kai bola a je a zubar da shi. Inda nake tara shara na kenan. Kullum in duk in na yi shara, zan sa sharan a cikin leda. Bayan na sa sharan a cikin leda sai in tara na bayan kwana biyu. In ya yi kwana biyu sai in kai can inje in zubar da shara na a cikin drum da aka ajiye mana don sa shara sai in sa shi a ciki. Sai bayan ranan Lahadi, kowane Lahadi masu motan suna zuwa sai su zo su kwashe sharan su tafi da shi can su je su zubar da shi. Mu sai dai mu tattara musu sharan a cikin wani abu. Kuma ni ina zubar da shara na a cikin kwando. Inna gama share wa. Na ya cika san ɗauka nje can waje. Ina zubar da shara na a cikin drum na gidanmu da muke tara shara. Inda nake zubar da shara na kenan. Bana zubar da shara na ko ta ina ko ta ina ko ina ya yi datti ba. Ina tara shara na a cikin kwando ne. In bayan kwando ya cika zan ɗauka kwando na nje inje in zubar da shara na a waje. Akwai drum da aka ajiye mana sai mu dinga zubar da shara a wurin. Inda nake zubar da shara na kenan. A cikin drum ne nake zubar da shara na. Kullum bayan ranaku biyu idan dattina ya cika zan kai can waje inje in zubar da shi. Sai masu mota za su zo ranan Lahadi su zo su ɗauka sharan su tafi da shi can rafi su je su zubar da shi ko a kona. Amma ni a cikin kwando nake tara nawa sharan sai in kai can cikin drum ɗinmu in je in zubar da shi a ciki sai 'yan mota su zo su ɗauka su tafi da shi. Yanda nake tara shara na kenan. Ni kam gaskiya in ba na tara shara na a cikin kwando ba baya mun dadi. Sai zubar da shara ko ta ina ko ta ina gaskiya abin bai da kyau, bai da dadi. So nake natara shara na.

Nakan kare kaina daga soro, nakan sa gidan soro ne, mosquito net nakan sa mosquito net. Amma dama nakan sa magani ne, in sa magani a cikin ɗaki. In na sa maganin soro sai muɗan tsaya a waje bayan wani lokaci kamin mu shiga cikin ɗaki mu shigo mu je muyi bacci sai za ka ji ba soro. Amma magani ya zo yayi kuɗi, yayi kuɗi sosai a kasuwa ban iya ina je, ina siya ba. Wani lokacin ma in ya ƙare to ban shigo kasuwa, ban samu shigo kasuwa ba sai kaga soro yana cuje mu kwana biyu. Amma da gidan soro in na sa gidan soro na har gari ya waye ba ra ka ji soron da ya cije ka ba, ba ra ka ji komai ba har gari ya waye. Kuma kullum yana nan a wurin zaka iya sa ba sai ka je ka siya ba. Wani lokacin kuma muna ɗan sa mosquito coil ne muke sawa. Amma mosquito coil ɗin wani lokaci kaman bai aiki, wani lokacin kuma kaman yana aiki amma ga shi nan dai sai ka zauna yau gobe kazo kaji kana malaria, kana da malaria. So gaskiya ya gomace mun in yi amfani da gidan soro na domin ban da matsala da cujin soro. Ko da na zauna sau nawa ne a cikin sati zan iya ɗinga kwana da gidan soro. Idan na ji ba soro kwana biyu yauwa ra to zan iya saya in kwanta ban sa gidan soro ba. Amma yanda nake kare kaina kenan a gidana da gidan soro nakan kwana a cikin gidan soro. Shine ake ce mashi mosquito net. Gaskiya kullum a cikin mosquito net muke kwana da ni, da yarona, da maigidana. Haka muke kwana kullum a cikin gidan soro. Ba ra mu iya ma bacci ba gidan soro ba don mun riga mun saba. Mu sa maganin nan wani lokaci za ka sani ba amma bayan maganin ya gama wasewa sai ka ji soro ya dan ciji ka sai ka ga kwana biyu jiki yana zafi. So nakan kare wa kaina da iyalina, ah, akan soro da gidan soro. Gaskiya mukan yi amfani da gidan soro ya fi mana amfani, ya fi mana aiki sosai. In mun sa gidan soro sai mu ji ba komai ba soro ba kwana biyu. Ba mu shan wahala da soro ba a gidan mu dan muna da gidan soro.

Nakan je kasuwa wani lokaci bayan sati biyu ko kuwa idan an siya wani abu a hannu na, na san na tafi kasuwa anje in siya kayan wanda suka siya kaya a wurina. Ba sai bayan kwana biyu ko bayan sati biyu ba. Wani lokaci idan zan je siya ma kaya gida, zan tafi bayan sati biyu ko bayan wata guda daya. Zan tafi in siya kayan gida. Amma idan ina son in siyar ma wani abu ne da aka siya a wurina, ya danganta da inda aka tura mun ko sa kun siyan abu. Zan tafi kasuwa, in tafi inje in siya kaya. Ban da wani lokaci irin ko bayan wani lokacin ko bayan sati biyu, wani lokacin ko bayan wata daya zan tafi kasuwa. Ban da lokaci guda dayan dani ke zuwa kasuwa inje in siya kaya ko inje inyi wani abu dan da sana'a. Duk lokacin da sana'a an siya kawai zan tafi kasuwa inje in siyayya, in dawo. Ban da time guda dayna dana ke zuwa kasuwa in siya kaya ba.

Ba na rufe baki lokacin da ni ke hamma a cikin gidana ba, sai lokacin da ina waje ne a cikin mutane shine ni ke hamma in rufe bakina. Amma idan ina cikin gida ni ɗaya da iyalina, ba na rufe baki ba. Nakan yi hamma a bina har in gama. In na gama hammana in zauna abina in yi kallo. Amma in idan ina cikin mutane ko na je kasuwa ko gun kasuwanci hakan nan, yauwa in ka yi hamma sai ka ɗan rufe baki akwai-- don akwai mutane a wurin da na fita. Gun mutane a waje shine ni ke ɗan rufe bakina idan ina hamma. Bayan haka nakan ji daɗin hammana a cikin gidana ba sai na rufe baki ba. Ni ɗaya da iyalina ba na rufe baki sai na fita waje.

Ranan da ya fi mun kyau a cikin mako gaskiya ba ranan farkon ba kuma ba rana na biyun ba. Maybe ranan da ya fi mun dadi a mako shine karshen mako, irin ranan lahadi. Ba zuwa aiki, ba zuwa komai, bayan komai kawai kana gida. Ko kuwa ranan, eh ranan lahadi gaskiya ya fi mun dadi dan kowa yana hutawa. Amma idan an dawo farkon ranan mako gaskiya.

Ni ina amfani da iPhone ne, ina amfani da iPhone 12 ne nake amfani da shi. Da amma ina amfani da wani Itel ne sai na zo na fara amfani da iPhone 6. Bayan iPhone 6 sai na zo ina amfani da iPhone XR. Bayan iPhone XR kuma sai na zo, na zo na siya iPhone, eh, 12. Yanzu ina amfani da iPhone 12 ne. Tunda na siya iPhone 12 shekaran 2023 shine nake amfani da shi har yanzun nan gaskiya ina amfani da iPhone 12 ne. Kuma yana da kyan amfani da sosai. Yana da ƙarfi, yana da solid sosai gaskiya. Ban samu matsala da shi ba. Ina godiya ma iPhone 12 dina. Yana mun abin da iPhone XR dina bai ya mun ba amma gaskiya yana mun kyau. Yana ɗaukan hoto masu kyau, yana komai da komai. Ina son iPhone 12 dina kuma blue color ne kuma blue shine favorite color dina. Ina son blue. Ko zobe da nake sawa ma blue color ne toh iPhone 12 ne wayan da nake amfani da shi. Tun da dadewa ya kai shekara kusan shekara uku, uku yanzuna ina amfani da iPhone 12 dina ne wanda na siya tuntuni. Shi nake amfani da shi. Wayan da nake amfani da shi ke nan shine iPhone 12. iPhone 12 da maigidana ya siya mun shine nake amfani da shi. Tun shekaran 2023 na siya. Maigidana ya siya mun da na aihu yarona shine. Har yanzu nan da shi nake amfani da shi amma ya ɗan farfashe. Ya farfashe amma da yardar Allah za'a gyara. Amma iPhone 12 blue color shine wayan da nake amfani da shi kuma ya mun kyau sosai. Tunda na siya gaskiya ina son shi sosai iPhone 12 dina.

Abun da nake siya daga kasuwa shine nakan siya madara a kasuwa. Madaran yarona da yake sha kuma nakan siya suga da yake shan abinci da shi kuma san siya su magi, siya su taliya, siya su wake da shinkafa da ni da maigida na zamu ci. Se wani lokaci san siya kayan baking dan ni na baking cake. San siya kayan baking cake daga kasuwa. Bayan haka kuma nakan siya kayan sawa na yarona. Na siya kayan sawa na yarona. San siya man shafawa na yarona da sabulun wanka. Nakan je in siya komai da komai da ba mu da shi a gida da kayan wanka da man shafawa na. Duka nakan je kasuwa in je in siya komai da komai daga kasuwa nake siya. Nakan siya wani lokaci nakan siya har kan katon na indomi, in siya kwai. Nakan siya kwai daga kasuwa in zo in soya mu ci a gida dan yarona yana son kwai sosai. Kuma ko ni ma na son kwai sosai. So nakan siya kwai daga kasuwa. San siya doya. Nakan siya doya daga kasuwa. San siya kayan miya. Zan siya tarugu, in siya tumatir, in siya albasa, in siya manja, in siya naman kaza, in siya naman saniya, in siya kayan ciki, in siya robobi. Duka abun da nake so ina siya a kasuwa. Kayan da nake siya a kasuwa kenan. Nakan siya man gyada shima daga kasuwa. Zan siya hm ruwan shawa da nake sha a kasuwa. Domin a kasuwa ya fi araha amma a nan cikin gida yana da dan sada gaskiya.

Ina cin tafarnuwa. Nakan ci tafarnuwa a cikin naman kaza, idan zan dafa naman kaza nakan sa tafarnuwa a ciki. Idan zan dafa kaman abinci shinkafa hakanan ko taliya nakan sa tafarnuwa a ciki don yana sa ƙanshi sosai kuma ni ina son ƙanshi. Dan ni ina dafa abinci kala kala duk ko wani lokaci a cikin gida na. Nakan yi abinci da nama sosai kuma duka mutum me yin abinci da nama sosai yakan yi amfani da tafarnuwa. Ba kowa da kowa ba amma ni sosai gaskiya ina cin tafarnuwa. Ina son cin tafarnuwa sosai sosai. Tafarnuwa na da dadi sosai kuma ni bazan iya dafa abinci banma sa tafarnuwa a ciki ba don abinci da tafarnuwa yana da dadi. Ina son cin tafarnuwa. Tafarnuwa na da kyau. Duk lokacin da ka yi abinci sai ka sa tafarnuwa a ciki yauwa sai abinci yayi dadi yayi ƙanshi me kyau. Amma in baka sa tafarnuwa ba sai kaga ƙanshin albasa kawai ni bai ishe ni ba sai so na sa tafarnuwa a cikin abinci na. Don gaskiya ina son cin tafarnuwa. Ina cin tafarnuwa sosai. Tafarnuwa na da dadi. Bana dafa abinci ban sa tafarnuwa ba. Ko kanwa na ta zo gida mu in za ta dafa mun abinci nakan gaya mata ta sa mun tafarnuwa a ciki dan ni ina son cin tafarnuwa a cikin abinci na. Idan na dafa abinci ko da na manta in sa tafarnuwa ne lokacin da abincin ya nuna zan sake in nika tafarnuwan in sa shi a ciki. Ni ina ganin tafarnuwa ma kamar albasa ne a wurina kamar ba komai bane cin shi amma yana da ƙanshi yauwa. In kana duk lokacin da zan dafa miyan stew in na fara soya mangyaɗa na nakan soya tafarnuwa a ciki kadan. In na sa tafarnuwa sun sa albasa sai ka ji wani ƙanshi yana tashiwa. Sai ka soya nama da shi yana da dadi sosai. Sai ka zo ka zuba tumatir a ciki sai ka ji miya yayi kyau. Miyan ya hadu ya fi dadi sosai amma sai kace zaka bari ka wani ce ba za ka sa tafarnuwa ai ba ra ka gane abincin ko yaya yake ba amma gaskiya ina cin tafarnuwa. Ni ina cin tafarnuwa sosai. Na so ci-- ina son cin tafarnuwa. Kowa a gidan mu ma ya san ina son cin tafarnuwa dan ni bana dafa abinci ban sa tafarnuwa a ciki ba. Bazan ma iya ba amma in naje wani lokaci sai na manta in siya tafarnuwa to. Amma in ba manta in siya tafarnuwa mu to ba gaskiya ina son cin tafarnuwa. Nakan siya tafarnuwa da yawa in hajiye in zo ina ta amfani da shi da ko wani lokaci domin tafarnuwa yana da kyau. In kana amfani da tafarnuwa abincin ka zai dinga yana ƙanshi me kyau ko baka sa mashi spices ba abinci zai yi dadi me kyau. Hakan tafarnuwa shine original spices da ni nake fisso sosai. Ina cin tafarnuwa sosai abinci mai tafarnuwa na da dadi.

Gaskiya ni nafi son kayan zaki, bana son kayan gishiri sosai ba. Ni ban iya cin gishiri ba. To ni nafi son amfani da kayan zaki, zaki. Na son zaki sosai bana son gishiri. Gishiri sai dai cikin magi ne, gishirin da yake cikin magi ne nake amfani da shi. Bana amfani da wai gishiri special, gishirin siya. Ni bana siya gishiri. Akan bana cin gishiri, duk girkin da nake yi bana sami shi gishiri ba. Akan ni nafison kayan zaki. Sai dai kaga ina siya suga kullum, kullum. In ka ga zan je siyan wani abu to zan je siya suga da zan yi kunun aya, in yi kunun waken soya da shi da zaki. Amma ba kayan gishiri ba. Mee wani gishiri a cikin me? Sa in ma miya zan yi zan sa wani gishiri. Ai magin da nake sawa yana da gishiri. Sai dai in yi amfani da magina amma ba wani ce zan je in yi amfani da wani gishiri ba. Ni ban iya cin gishiri ba sai dai wani magi. In ba magi ba to ba za'a mari inda babu magin ba ma. Amma wani jan ci gishiri. Bana son cin gishiri. Naji kamar cin gishiri yana kawo ciwo. Haka ake gaya mana an ce yawan cin gishiri yakan kawo ciwo. To ni gaba kidaya ma na mako ya cin abinci marar da mara gishiri. Nafison cin kayan zaki. Sai dai in ci suga, in ci komai da komai da yake da suga amma bawai zan zo inzauna, ina ta wani cin wani gishiri. Jan nata a'a gishiri gaskiya gishiri. In ma gishirin yayi yawama bai da wani dadi ba ma. Sai ya zo yana ta yayyanka maka harshenka. Kwai zo yana yayyanka maka wuyanka ba za ka zo kana jin dadi ba. Abin da cin gishiri yake causing kenan. Bayan haka kuma gaskiya ban iya amfani da gishiri ba ko kadan. Sai dai in dinga amfani da suga. Ina baking sosai. Komai da komai da nake yi suga nake sa a ciki. So abin da ya sa make nan naga. Ko ba don baking da nake yi ba ma gaskiya ni na son cin kayan zaki. Amma in ka ban abu wai yana da gishiri. In naga mutum yana dafa gishiri ma sanga kamar me yasa ma kana dafa gishiri bayan kana da magin da za ka sa a cikin abinci. Sai ka zo kana wani sa wani wai gishiri a cikin abinci. Naji kamar yana yi min yawa a cikin abinci in an sa gishiri sai komai yazo yana wani daci daci. Abin da gishiri yake sake. Ni dentist ne so lokacin da an mun operation na baki shine nake don sa gishiri a cikin ruwan goba bakina da shi. Akan ciwo bakina ya warke. Amma ba wai in dinga cin wani gishiri, dinga cin gishiri. A'a gaskiya sai dai in zo ina ciyi, ina cin zaki. Nafison kayan zaki. Nafison cin kayan zaki. Gaskiya son abin da nake yake na kayan zaki. Ina son cin kayan zaki.

Eh gaskiya na iya amfani da kwamfuta kadan kadan ba sosai irin sosai sosai don ban je class ko a koya mun amfani da shi ba. Mai gida na ne yanada kwamfuta kuma muna kallon movies a cikin kwamfuta don wani lokaci. So inda na zo, na zo na koya amfani da shi ke na nikanda amfani da shi kadan kadan. Sai na zo na iya gane kan kwamfuta din amma ba wai na iya sosai sosai irin shiga wurare masu serious, wurare masu amfani da aiki babba a'a ban iya ba. Amma na kan yi amfani da kwamfuta kadan kadan. Na don iya ɗanɗanna wasu abubuwan a cikin kwamfutan, na don amfani da shi kadan. Na sa wasu eh kamar sa movies, aje home, a zoom, a change eh na iya kaman ayi pause a duka na iya irin wannan abubuwan amma ba irin wani abu mai yawa a cikin kwamfuta dinnan na iya yi ba. Kadankadan irin danne danne ne na iya sha kwamfutan.

Abin da ya fi muhimmanci a cikin abota abokantaka shine yadda da irin riƙe gaskiya ko yadda. Idan abokinka ya yarda da kai sosai ko ya ji wani magana a waje, ba zai yadda da maganan da aka yi a kanka ba. Amma wai kuna abokantaka da mutum bai yadda da kai ba. In ya ji wani magana a waje ko da ba gaskiya ba ne, zai ce eh gaskiya ne. Kai wai sai ya fara wani haushi da kai, yana baka idanu, yana baka attitude, yana baka wani irin, um, abun da bai yi kyau ba. Za ka, za ka fara ganin wani hali, hali, hali daban daban da zai fara yana nuna maka a cikin abotantakan ku. Amma idan akwai yadda a cikin abokantakan ku, to ba ku da wani matsala ba. Ko ka ji wani magana a waje, za ka zo ka ce: "Abokina, na ji an ce haka amma kuma na san karya ne." Ko kuwa, "Abokina, na ji an ce haka gaskiya ne." A'a, ba gaskiya ba ne. Na, ai na sani. Amma in ba yadda a cikin abokantakan ku ba toh. Ko abin da aka faɗa a waje ko ba shi bane, kai sai ka ce shine. Gaskiya, ina ga abin da yafi muhimmanci a cikin abokantaka kenan shine yadda. In ka yadda da abokinka, duka abin da ka ji ko duka abin da wani abu ne, za ka san wannan ba abokinka bane ya yi shi. Kuma maganganu irin magana da abokinka ku gane wa juna, ku gane waye wannan, ya halin shi yake, abin da yake son yi, abin da baya son yi. Ka san waye ne abokinka. Na ga abu ne mai muhimmanci sosai a cikin abokantaka. Shi ma ku san abinda wannan baya so, in san abinda wannan yake so. In san lokacin da, lokacin wasa ne, so lokacin da ba lokacin wasa ba, lokacin da za ka dauke mutum da gaske yauwa. Na ga ya fi kyau, muhimmanci kuma a abokantaka. Kuma yawo kuna fita kuna magana, eh, ya yi kyau a cikin abokantaka. Ba wai za ku zauna kuna tajin maganan da mutane suke yi bane.

Wutan, kuɗin lantarkin mu a wata shi ne gaskiya muna sa wutan mu a cikin mita ne, mita ne muke amfani da shi. Wani lokacin duk inda ka yi amfani da wutan ka, shi ne za ka biya. In ka yi amfani da wutan ka yanda kake so, wani watan ma har za ka biya ya kai dubu biyar. Amma ka yi manejin da wutan ne, to sai ka ga maybe ma ba ka kai dubu biyu ma bai ƙare ba. Don mita ne, duk yanda ka yi amfani da wutan ka, shi ne kuɗin ka za tafi. In ba ka kunna su wutan ɗakin ka ba, ba ka kunna abubuwa a cikin gidan ka ba, wutan ka bai dai ƙare ba. Amma idan ka kunna komai da komai, ka kunna fanka, ka kunna TV, kuma ka kunna hotplate, ka kunna abubuwa, ka kunna fridge, ka kunna komai, ai wata sai ka ci dubu biyar har da wani abu ma lokacin kuɗin ka ya ƙare sai ka ji mitan ka yana ta ihu don ya ƙare ba kuɗi a ciki. Wannan, kamar yanzu wannan, wannan watan kawai ne muna cikin nan, watan farkon Janairu nan. Mun ci, mun kai dubu biyar ko a mita don muna ta amfani da wuta ne sosai. Ana kawo wuta, kuɗi na ƙare. Inda wutan mu yake, amfani da shi ke dubu biyar. Mita mu yake ci a wata idan mun yi amfani da wuta sosai gaskiya.

Abin da nake shirin yi a karshen mako shine ina da aikin yin cake. Akwai wanda ta siya cake a wurina. Ta ce da karshen mako ranar Juma'a zan ba ta cake dinta. Dan suna da wani abu ne a wurin aikinsu su za ta siya cake, za ta ba da a wurin aiki, za ta bawa wata a wurin aikinsu. So da karshen mako gaskiya ina da yin cake ne a gida. Aikin da nake so ni kenan da karshen mako. Kuma ta ce ranar Juma'a da karfe goma sha biyu da rana shine za ta zo ta karɓa. So idan zan yi karfe goma sha daya ko goma sha biyu, lokaci zan tashi da sassafe zan yi decorating cake din. Na decorating cake din zan aje mata injira lokacin da za ta-- kamin lokacin da za ta zo. Zan sa mata shi a cikin freezer sai cake din yayi fri-- yayi frizzing, yayi sanyi. Domin lokacin da ta ɗauka kat ya jajjagule su je su ci cake me yi dadi, yayi musu kyau. Za mu sa musu shi a cikin freezer daga safe sai da rana lokacin da za ta zo ta ɗauka karfe goma sha biyu. Sai ta zo ta ɗauke shi da sanyi sai ta ci shi ta ji dadi. Cake mai sanyi yana da kyau sosai. Mukan sa cake ɗinmu a cikin freezer. Toh da karshen mako gaskiya ina da yin cake. Ina addu'a Allah ya ba ni kasuwa in yi wani cake kuma da yawa bayan wanda nake da shi da zan yi da karshen makon nan. Ina son Allah ya tanada mun kasuwa ya kawo mun kostoma da zan yi aiki da karshen mako.

Gaskiya nakan wanke tufafina sau ɗaya a sati guda ɗaya a mako ɗaya. Nakan wanke tufafina sau ɗaya, dan ina da yaro. Kayan da yake sawa sun yi datti da yawa a sati. Ko wani lokacin idan yana zawo shine za ka ga mun wanke kaya sau biyu a sati a mako. Amma lafiyan shi ƙalau ba komai, ba zazzaɓi, ba zawo, ba kashi, ba komai, ba amai sai ka ga mun sa kaya. Ko lokacin zafin nan sai ka ga mun wanke kaya sau biyu a cikin wata kawai. Dan ba kayan da mutum zai wanke. Mutane zufa na damun su basa sa kaya. Amma lokacin sanyi kaman yanzun nan sanyi, ko ta ina yana da sanyi sosai. Sai ka sa kaya da safe, sweater da hoodie da wando da safe. Sai da rana, da yamma ka sake yi sa wani kayan ka kwana da safe. Kaya sun yi yawa sai ka ga su a sati ɗaya sai ka yi wanki har sau biyu. Kaman yanzu gaskiya nakan tara kayan in jira sai bayan mako ɗaya zan wanke. Nakan wanke kaya na gaskiya sau ɗaya a mako shine nake wanke kayana. Nakan bar mako ya ƙare duk kayan da aka sa da mako ga baki ɗaya na. Wani yarona namijina duka zan wanke. Inda nake wanke tufafina kenan nake wanke tufafina sau ɗaya a mako guda ɗaya shine nake wanke tufafina. Bana barin tufafina su yi yawa, su kai wata, su kai wata biyu har shekara ban wanke su ba. A'a, ni bana son datti, bana shara. Ina wanke wankena a kowane lokaci. Nakan yi shara, nakan wanke ko'inina, nakan wanke tufafina sau ɗaya kowane sati. Duk sati sai nayi wanki. Duk sati sai na wanke tufafina gaskiya.

Muryana yana da ƙarfi wani lokaci, wani lokaci kuma muryana yana da, san yana da irin, yana hankali bai da ƙarfi amma yawancin lokaci ban iya magana a hankali ba. Nakan yi magana muryana yana sama, yana da ƙarfi don mun saba haka muke yi daga ƙauyenmu ko daga gidanmu. Haka muke magana da ƙarfi, da ƙarfi ko da muna wasa ne ko dariya ko wani a hankali amma babanmu yana magana da ƙarfi ƙarfi. Shi bai ma iya magana a hankali ba, sai dai murya mai ƙarfi ne babanmu yake da shi. So mu ma yaran babanmu muna magana da ƙarfi ƙarfi. So gaskiya muryana yana da ƙarfi amma wani lokacin sai in dan sa muryana yaɗan yi hankali, yaɗan yi hankali kaɗan, yaɗan yi daidai irin nan, kar in yi ihu. Yanzu ne ma nake koyan magana a hankali. In ba haka ba da muryarmu mai ƙarfi ne muna magana, muna magana da ƙarfi ƙarfi. Yauwa ana ihu, ana magana bamu da murya mai ƙarami irin ƙaramin murya, a'a murya, muryanmu baya hankali bai zuwa hankali ko kaɗan. Muryana mai ƙarfi ne sosai, murya irin murya mai ƙarfin nan da in ana magana daga can can can sai ka ji ana magana da a wani wuri sai ka je mutum dai yayi magana. Dan za ka ji ana ihu, ana magana, ana murya mai ƙarfi sosai yauwa irin muryar nan. Shi ne muryan da nake da shi irin murya mai ƙarfi sosai sosai. Muryarn da idan ana magana a can sai kowa ya ji. Amma ni ban iya magana a hankali ba irin hankalin nan sai dai in yi ƙoƙari sosai don gaskiya ban saba ba. Dan ma yanzun ne ina ɗan ƙoƙarin magana a hankali amma da nakan yi magana da ƙarfi ƙarfi ne sosai sosai don ina da murya mai ƙarfi sosai. Eh gaskiya ina da murya mai ƙarfi har yanzun. Don abun cikin jikinmu ne yake. So gaskiya ina da murya mai ƙarfi. Amma irin wannan da ake magana a hankali, ya yi magana a hankali a'a mu ba mu iya magana a hankali ba. Inda aka haife mu murya masu ƙarfi ne suke magana a wurin. Muna da murya mai ƙarfi ƙarfi sosai. Bamu da ƙananan murya irin ƙanana, irin a hankali, ana magana a hankali. Wa ye ma zai maka wani magana a hankali. Da ihu da ƙarfi ƙarfi ake yi a inda muke. Ana magana ana maka ihu a cikin kunnen ka, za ka ji da kyau kyau. Ba irin wanda ake yi ana wani hankali kaman wani hawainiya ba'a ba haka ake yi a inda muke ba. Mu inda muke sosai da, da ƙarfi shine ake magana. In ba ba mu gane wani abu wai magana a hankali inda aka haife mu ba sai dai da ƙarfi. So gaskiya ina da murya mai ƙarfi sosai.

Eh, ina kira a video, ina yin video call sosai. Duk lokacin da nike son nayi magana da kanwa na, a inda take da yaranta, a video call muke yin waya da ita. Don sai ya fi daɗi in kana magana da sosai kana ganin su, yaɗan fi irin amma kana magana da mutum baka ganin mutum, ba ka san ko yaya yake ba ko me yake faruwa da shi. Amma ka kalle mutum daga fuskan shi, ka san me yake damun shi, ka san me matsalan shi. In kana kallon shi a fuska zaka iya kana ganin kana so. Gaskiya ni na fi son video call a wani lokacin idan ina san magana da irin iyalina ko family dina. Na sani magana da su a kan video call. Amma, in idan ko mutum da ban sani ba ne yauwa, bana son video call da baki a kan daga gani daga kiran mutum kawai sai ka kira mutum video call baka sani ba. Amma mutanen da na sani, irin mutanen da na dade ban gani ba, ina sanyin video call da su a wani lokaci idan mun samu call.

Yadda nake jimre ma zafi shine, idan abu mai zafi ya ƙone ni sai in kama hannuna in riƙe, sannan ciza bakina sosai. In na ciza bakina kar inyi ihu. To idan ban yi ihu ba gaskiya ba zan ji zafi sosai ba, zan iya daurewa. Don a gidanmu muna iya dauri ma zafi sosai sosai. Dan mu daga ƙauye ne so mu kan dafa abinci a wuta sai mu saukar da shi da hannunmu guda ɗaya sai mu, ba mu wasa tsumma sai mu riƙe tukunyan daga wutan sai mu saukar da shi. To idan muka saukar da shi daga wutan hannunmu zai ƙone kawai sai dai mu haka mu jujjuyi hannunmu kawai shi ke nan sai mu ciza zafin. To abun sabuwa kuma mun saba ya shiga mana jiki sosai. To duk lokacin da mun riƙe abu mai zafi wani lokacin bai mana wani zafi kamar yadda zai ma wanda bai saba riƙe wuta zafi ba. So gaskiya nakan riƙe zafi da ɗan nakan ɗan jimre ma zafi sosai gaskiya. Na iya daure ma zafi hakan mun saba tan daga gida inda muke saukar da tukunya daga wuta da zafi sosai kuma ba ma irin sa mai ruwa ko wani abu sai mu ciza bakinmu. Sai zafin yana yin rago. Na iya jimre ma zafi. Nakan yi ƙoƙari gaskiya da jimre ma zafi ko wuta ya ƙone ni wani lokacin idan ba yanzu ba dan na daɗe gaskiya da irin dafuwan ƙauye ɗinnan. Yanzun nan wuta ya ƙone ni sai yi ihu kaɗan. Amma dan wuta ya ƙone ni bana irin tsoro ko wani abu.

Aikin gidan da nike yi shine ina dafa abinci, ina shara, ina wanki, ina daffuwa, nakan je kasuwa in saya abinci, nakan wanke kayana da kayan yarona da kayan maigidana. Nakan wanke bayi, ɗakin wanka, nakan gyara gado, gyara ɗakina, gyara ƙota ina da ƙota ina, make sure ko ina yana da kyau. Nakan yi aiki kullum da kullum a gidana komai da komai na gida na ni da kaina nike yin shi. Ko wanke kaya ko dafa abinci, ni nike dafa abinci, ni nike dafa ma yarona abinci, ni nike ba ma yarona abinci. Ko-kowane rana idan na tashi da safe, nasan in ma yarona wanka bayan na bashi wanƙa, sai in bashi abinci yaci. In na bashi abinci ya gama ci, sai in sa shi ya yi bacci. Wani lokacin yana son ya yi bacci, son sa shi ya yi bacci amma ranar da bai son ya yi bacci ba, zan bar shi ya yi wasa. In ya gama wasa to sai ya yi bacci.

Eh, ina jin kukan zakara da safe. Dan asuba ya fara yi, abin da zan fara ji da safe shine kukan zakara. Indamma mun je kauye, farko da sassafe da asussuba sai zakaru su fara ihu. In san fara ihu, to sai mu san safe ya yi. Lokacin tashiwa ya kusan yayi kena, sai kuo wa ya tashi ya zo ya shirya. Amma idan ba mu ji kukan zakara ba sai mu san to, tsakiyar dare ne. So gaskiya eh, ina jin kukan zakara da safe sosai. Ko a inda nake yanzu ma ina jin kukan zakara da safe. Dan muna cikin gari ne amma akwai zakaru a gidaje a gefenmu so muna jin kukan zakaru da safe. Mukan ji kukan zakaru lokacin da asuba ya fara yi, sai kaji zakaru suna yin kukuruku suna kuka. Eh gaskiya muna jin kukan zakaru da safe.

Nakan ci abincin dare na karfe, eh, bakwai. Lokacin zan ba ma yaro na abinci sai mu ma mu ci abincin mu lokacin. Bayan mun ci wannan abincin sai in sake in yin kamar dan dessert, sai insake yin ko puf- puff, ko muna da cake, ko muna da bread a gida, sai mu sake mu ci kamun muyi bacci. Mu kan ci abinci har karfe goma sha biyu na dare. Da ni da maigida na. In bayan yaron mu yayi bacci sai mu dan zauna mu dan hira sai mu ci ƙananan abubuwan da muke da su a cikin gida. Don bayan ka gaji da lura da yaro daga safe, har rana, har dare, in dare yayi gajin, gajiya ya gama shiga maka jiki. Ka gama gajiya sosai, sosai, so sai kaga kana ta cin abinci ba ka koshiya. In ka gama ci sai ka zauna ka huta sai ka fara jin wani bacci yana ta damun ka. Toh gaskiya muna cin abinci har karfe goma sha biyu na dare, ni da maigida na muna cin abinci. Ba mu da lokacin cewa a'a in ba wannan lokacin ba bamuwa cin abinci. In mun gama cin main meal namu karfe bakwai sai karfe goma sai mu sake cin ko dan dessert ko wani abu sai mu dan dinga sha kaɗan kaɗan muna dan hutawa. Haka muke cin abincin mu a cikin gidan mu ba wai za a ci a ce ba za a ci ba, uhuh. Ko wannan lokacin ya wuce ba a sake cin abinci domin dare yayi ba za a sake cin abinci ba haka muke yi ba. Duk lokacin da mun ji da cin abinci a gidan mu mu kan ci abinci ne koda karfe uku ne. In dan dai akwai abu a wurin kawai sai dai mu dafa mu ci, mu dafa mu ci. Ni ina yin shawarma wani lokacin sai mu ci shawarma kamun muyi bacci. A ci abinci, a ci abinci, a ci burodi da kwai, a ci shinkafa, duk abunda akwai lokacin sai mu ci shi. Ba mu wace mun cire wannan a'a in ba wannan ba ba za a ci ba. Wai in ba wannan ba za a'a, mu mukan ci abinci ne duk lokacin da muka ga abinci. Duk lokacin da yaron mu yana bacci muna hutu mu kan ci abinci. In babu kuma sai mu zauna.

Eh muna sa uniform a wurin aikin mu, don aikin mu aikin asibiti ne so ana sa uniform a wurin aiki kullum idan zaka je aiki sai ka sa uniform. Amma ranan Juma'a ba'a sa uniform ba akan sa native a je wurin aiki ranan Juma'a. Amma ranan kaman ranan Monday da ranan Tuesday da ranan Wednesday akan sa uniform a je aiki sai bayan karshen mako kamin ba'a sa uniform sai a sa native a tafi wurin aiki. Dan duk masu aikin asibiti sukan sa uniform yawancin su sukan sa uniform daga doctors ne basa sa uniform ko doctors din wayan su suna sa kayan da zasu shiga theater dashi har duk lokacin da suna wurin aiki sai su sa uniform sai lokacin da zasu tashi so eh ni ina sa uniform kaman duk lokacin da ina wurin aiki nakan sa uniform in je wurin aiki ko idan ina wurin aiki nakan sa uniform har lokacin da zan dawo.

Abun da nake tunawa daga yaro shine, uhm, maman babana, ita ce kakana. Ta mutu shekarar da ya wuce nan, shekarar dubu ashirin da, ashirin da biyar. Ta rasu lokacin da take raye, da lokacin da babanmu yana dan ƙarfi, yana sammarin da ya haife mu. Babanmu yakan kai mu wurin maman shi a ƙauye. Ya kai mu, mu je kaman kowane Lahadi yakan kai mu gidan maman shi, ƙauyen maman shi. Mu je mu gan shi mu gaisa. To, tana da bishiyan cashew a gidan, a ƙauyen. Sai mu je mu kalla, mu sha cashew, mu sha cashew sai mu tattara, mu tattara kwayan cashew ɗin mu zo gida mu zo mu gasa mu ci. Amma kakan mu ta rasu shekarar da ya wuce. Abin da nake tunawa daga yaranci, lokacin da nake yaro ke nan, lokacin da kakan mu tana da rai, abin da muke zuwa wurin ta mu yi Lahadi a mana abinci mu ci, mu kan yi farin cikin tafiya gun kakan mu sosai. Har yanzu ina zauna, ina tuna shi kaman ya kuka. Zan ce, "O da baban mu da yake kai mu gun kakan mu, da kakan mu da yake kai mu gun ta, duka sun rasu."

Na fi son takalman da yana da soso. Na fi son bathroom slippers don yana nan, yana da soso. So duk lokacin da na sa shi bai sa ni juyi ko ƙafa na ya mun zafi ko ya sa ni wani yanayi ba. Yakan sa ni in yi furi. So na fi son sa takalmi mai soso. Ko ina inda zan tafi ma, ina sa shi ne in tafi. Domin ƙafa na bai mun zafi. Sai in ji kaman bana ɗauka wani kaya. Kaman soso abin shi in na daga shi ba nauyi. Yauwa abin da na fi so ke nan. Takalmin da na fi so ke nan. Bana son takalmi mai takura mun a ƙafa na. A'a, bana son takalmi mai takura mun sosai. Ina son, ina sa takalmi in sake kan in ji wani zafi a nan, in ji wani zafi a nan. Shi sa na fi son sa slippers. Don slippers bai da nauyi, bai da takura ba, dai zafi bai da wani abu. Sai dai ka sa takalmi kawai shiru ka yi ta yawon ka. Amma in ka je ka sa ko wani canvas ko wani boot to sai ka fara jin zafi a nan, kana jin zafi a nan. Yatsan ka yana zafi. Gashi kana ta fama da wani zafi. Amma takalmin da na fi so shine bathroom slippers. Slippers, simple slippers. Ina son simple slippers. Ko zan je ina ina sa slippers a bi na.

Ni ina amfani da hannun dama ne. Duk lokacin da nake cin abinci, da hannun dama nake cin abinci. Ban iya amfani da hannun hagu ba. Idan zan yi amfani da hannun hagu, yana ban wahala sosai ba kadan ba. Sai ka ga ina yi abu kamar ba zai yi ba kamar zai yi. Shiyasa bana son amfani da hannun hagu sai da hannun dama. Hannun dama ya fi mun saukin aiki da ko ina ɗan wani cin abinci ne, sai dai in ci da hannun dama. Ko ina aiki, na fi sauri-sauri da hannun dama. Ba zan iya aiki da hannun hagu ba ko kaɗan. Don ban ma saba ba kuma ban iya aiki da hannun hagu ba sai dai da hannun dama na. Duk lokacin da nake da ko wanke-wanke ina son in gwada ko zan iya da hannun hagu, sai in ga ban iya aiki ba. Sai dai in koma hannun dama in yi aiki to za ka ga aiki yana tafiya. Amma lokacin da na ce bari in yi amfani da hannun hagu to sai ka ga abun kaman ba hannuna ba ne nake amfani da shi kaman in na amfani da hannun wani ne. Amma hannun dama to sai ka ga aiki yana tafiya. Ko abinci da hannun dama nake iya ci. Komai da komai da nake yi, da hannun dama nake yi. Lokacin da na ce to bari in gwada amfani da hannun hagu sai ka ga aikin ba zai sake tafiya ba. Sai, sai zan koma hannun dama ina aiki da shi. Gaskiya ban aiki, bai iya, ban ma iya aiki da hannun hagu ba ko na mintiya. Inda na ga mutanen da suna amfani da hannun hagu, sanda in dinga tunanin to ya suke yi. Amma sai ka ga suna aikinsu komai babu komai. Sai su yi aikinsu acikin sukuni abunsu kaman masu amfani da hannun dama. Amma gaskiya ni da hannun hagu nake yi, ba na iya aiki ba sai dai da hannun dama ne nake aiki sosai. Ni righty ne, ban iya aiki da left ba sai dai da right. Ni kam ba na iya amfani da hannun hagu ba sai hannun dama.

Muna da fanka acikin ɗakunanmu. Duka ɗakunanmu guda biyu akwai fanka a ciki. Har da falo ma muna da fan a saman s-s ɗakin mu muna da fan. Muna da ceiling fan, muna da standing fan a cikin ɗakin mu. Wani lokacin idan mun kunna fan na saman ɗaki sai ya zo yana ta hura zafi sai mu zo muna kunna fan na bango wanda bai yi a sama sai mu sa shi to sai ka ji yana ɗan hura iska kaɗan kaɗan. Amma mun sa fan na sama wani lokaci sai ɗinga hura mana zafi. Gaskiya muna da fan a roof ɗin ɗakin mu.

Ba na siyan abu a yanar gizo ba don da bayyaɗa da kowa a yanar gizo ba. So gaskiya ba na siyan abu. Yanda nake bayyana da damuwa a wurin aiki shine idan mutane biyu ko mutum yana da damuwa a wurin aiki, ni ba na son in dinga sa baki ba domin bana so azo ana ta wani kallo na kamar wani mutum da ban sani ba. So goma in dinga kallo shiru, in dinga kallo shiru bana magan- bani da abin da zan yi ba. Sai dai in dinga bawa mutum hakuri, ina ce maka ka yi hakuri, ka yi hakuri. Yanda nake magance damuwa a aiki kenan. Koma waye ne yake da matsala da wani sai dai in dinga ce mashi sannu, a, a yi hakuri, a yi hakuri. Hakuri za dinga yi ba wai zan zo ina sa bakin ina zuga wani, ina haɗa fada da wani ko ina sa wani ya dinga ji kamar bai yi abu mai kyau ba. Ba ruwana duk abun da nake da shi a baki nan da zan gaya wa wani sai dan yi shiru. In bashi a cikin ciki na, ba zan iya gaya wa kowa wani abu a wurin matsala ko magance wani damuwa a aiki ba. Sai dai in dinga ba su hakuri, dinga ba su hakuri. Hakuri ne kawai zan dinga ba su lokacin da suna da wani damuwa ko wani abu da yake faruwa. Sai dai in dinga ce ma mutum a yi hakuri, a yi hakuri, a dinga yi hakuri, Allah ya ƙara hakuri. Yauwa a bi a hankali irin abun nan ba wai zan zo ina ba ka wani mugun shawara ko in ba ka wani maganganun da za ka je kana gaya wa wani ba. Ba ruwana ban ma iya abin ba. Ba zan iya ce maka kome ka je ka gaya wa kowa ba. Ba ruwana a cikin abun da ya haɗa kowa da wani. So yanda nake magance damuwa a wurin aiki kenan sai dai in dinga bawa mutum hakuri.

Dangin mu, dangi na mama na, mu guda shida ne da aka haifa. Mu yara guda shida ne, sai kuma dangin iyalin, irin dangin babanmu, muna da yawa sosai. Muna da yawa dan babanmu, maman da ta haife maman babanmu tana da yara da yawa. Amma idan dangin mamanmu ne irin, maman da ta haife mu, danginmu mu guda shida ne. Akwai na mace farko, sai na miji, sai ni kuma, sai wata kanwa na, sai wadda take bin kanwa na, sai yaron da ya karasa. Mu guda shida, shida kawai shida kawai aka haifa amma dama an haifi guda biyu sun rasu. Dama bakwai, takwas kenan mu, dama takwas ne mu amma biyu sun rasu. So da shida ne sauran mu. A cikin dangin maman mu, yaran da maman mu ta haifo mu guda shida ne. Yawan danginbmu kenan, mu guda shida ne a cikin maman mu da aka haife mu. 'Yan maza guda biyu sai mata guda huɗu. Mata sun fi yawa amma kuma yara guda biyu sun mutu tun da suke a yara. Mu bamu ma san su ba ma mu da mun yi girma dan sun mutu kamin a haifi waƴensun mu.

Shagon da na fi zuwa shine shagon da ake siyar da kayan provision. Nakan je shagon da ake siyar da kayan provision kaman kullum idan ina da ko wani abu a gidan da ya ƙare bani da shi ko suga ko ina son dafa abincin yaro ba madara ko wani abu, zan tafi shagon jan siya. Amma idan ba ko abincin da ya ƙare yana da yawa shine zan, dan je kasuwa. Duka shi ma kasuwan da zan tafi kayan provision ne zan jan siya. Shagon da na fi tafiya ke nan zuwa sosai. Shagon da na fi zuwa shine shagon provision. Shagon da ake siyar da kaya, irin kayan suga, bota su madara da kayan abinci irin na, eh shagon da na fi zuwa sosai ke nan. Dan kowane sati idan wani abu ya ƙare zan tafi shagon provision in je in siya in ƙara abun da ya ƙare. Amma idan ba komai da ya gama ba gaskiya sai in zauna. Bayan kayan provision sai kayan miya shine nake zuwa inji siya sosai. Shagon da nake zuwa sosai ke nan shine kayan provision ko siyar da ko shagon da ake siyar da kayan miya. Shagon da na fi zuwa ake nan.

Eh, ina cin salad. Ko yau nan ma na ci salad. Ina dafa abinci. Duk lokacin da na dafa abinci kaman shinkafa ko jollof rice, ina son don haɗa da salad sosai. Domin ina son cream ɗinan, inda nake mixing sauce ɗina yana da daɗi sosai. So duk lokacin da na zauna, ina son dinga jin kwaɗayi ci salad. Ko yau nan salad ne na ci da alale da na dafa. A kan inda sauce ɗina yana da daɗi. Sauce da nai ina na using a shawarma shine nake using a salad. To yana da daɗi sosai, yana da daɗin ci da shinkafa ko da wani abu. Tunda shike ba tuwo bane, yana da daɗin ka ci da wani abu. Duka abin da za ka dafa, idan dai shinkafa ne irin special food ɗinnan in ka sa salad, yauwa yana da daɗi ka ci sosai. So na fi son cin salad da shinkafa wani lokaci. Duka abin da nake da shi, dai ina cin salad da shi. Eh gaskiya ina cin salad sosai. Na ina son cin salad. Salad yana da daɗi.

Ina kwanta a saman gado ne. Ina da godo, so a kan godo nake kwana. Bana kwanta a ƙasa ba. Ban ma iya kwanciya a ƙasa ba tun da muna yara da aka haife mu a ƙauye. Lokacin muna ɗan kwanta a student bed, sai da muka yi girma mun kai woni wuri sai maman mu ta seyi babban godo sai muka daina namamanta lokacin da muke kwanciya a ƙasa, irin taburma ko woni a ƙasa. Sai lokacin da na zo makaranta ne da na zo na samu gida nawa, banda wurin kwanciya sai ina kwanciya a ƙasa. Amma yanzu akan godo nake kwanciya bana kwanciya a ƙasa ba mu iya kwanciya a ƙasa ba. Ina da godo guda biyu a gida so me ma zai sa in kwanta a ƙasa? Ba komai. So ina kwanciya a godo ne kullum da kullum ko da rana ko da dare. Duk lokacin da nake so in kwanta a godo nake kwanciya ba a ƙasa ba. Dan ban iya kwanciya a ƙasa ba sai dai a saman godo. Dun dandare yayi, ina son miye ke. Inje in kwanta a saman godo in mike sai inyi bacci. Ko in kwanta a saman kujera ma ƙasa bana iya kwanciya a ƙasa ba domin sanyi. Akwai sanyi a ƙasa so bana iya kwanciya a ƙasa ba. Kuma ƙasan yana da ƙarfin, tiles ne ba dadin kwanciya ba ko kaɗan. So koma mun kwanta a saman godo da in kwanta a ƙasa, ban ma iya kwanciya a ƙasa ba. A saman godo nake kwanciya kullum da kullum.

Abincin da yake sa ni in ji daɗi shine, um, idan na ci tuwo da miya, sai in sa kifi a ciki. Shine abincin da yake sa ni in ji daɗi. Domin na ci tuwo sai jikina yayi nauyi sosai. In na ci tuwo, na ƙoshi, na sha ruwa sai jikina yayi nauyi sosai. To bayan haka sai ka gan na ji daɗi jikina ya sake, sai in ji daɗi in ji kamar zan yi bacci. Sai in samu hutu yawwa yana sa ni in ji daɗi sosai. Amma in ka ci abincin da zai zo cikinka yana zuwa yana maka ciwo, kana son ka je bayi. Kaga ba daɗi sosai gaskiya ba za ka ji daɗi ba. Shi ya sa ina son cin tuwo. Tuwo duk yanda za ka ci tuwo ba zai saka ciwon ka-ciwon ciki ba, ba zai sa cikinka yana maka ciwo ba, ba zai saka ka ji kaman za ka je ka yi kashi ko wani abu ko wani takura ba zai saka ba. Sai dai ka ji jikinka yayi nauyi. In jikinka yayi nauyi sai ka je ka kwanta ka huta, ka yi bacci, ka ji daɗi yauwa. Abin da tuwo yake yi ke nan. Amma in ka ci shinkafa jinka dan cikinka ya fara motsawa yana maka ciwo kana son ka je bayi, kana son ka je ka yi kashi ba ka jin daɗi. So Gwamma in ci tuwo abincin da na fi so kenan da yake sa ni in ji daɗi shine tuwo. Ina son cin tuwo sosai. Don haka na saba cin tuwo tun da aka haife ni har na yi girma. Na saba da cin tuwo so ba zan iya zama ba na cin tuwo ba. To duk lokaci dan na san tuwo ne kawai abin da na ci ba zai tashi mun da ciki ko wani abu ya sa ina jin wani discomfort ko rashin jin daɗi ko wani zazzabi ko wani kashi ko wani zawo ko wani abu ba. Cikina zai yi lafiya lau idan na ci tuwo. So ina son cin tuwo sosai. Tuwo na da daɗi. So tuwo ne ke fi son ci.

Bikin da na fi so shine kaman bikin Kirismas. Lokacin Kirismas din nan sai a yi biki, bayan an fita coci sai a je a yi biki kaman bikin yara haka nan na rawa. Yau wa lokacin bikin da ni ke fi so ke nan. Bikin da na fi so irin bayan an fita cikin coci sai a zo ana rawa, ana haɗa wani koshu ko wani abu lokacin sai ka ji was sa. Yau wa bikin da na fi so ke nan. Sai ka ga koyina yana daɗi, kana farin ciki, kana murna, kana rawa. Koyina yana ta bizi, ka ga mutane kowa na da farin ciki. Yau wa lokacin bikin da ni ke fi so ke nan sosai.

Eh muna amfani da ruwan rijiya, ruwan rijiyan da muke amfani da shi duk lokacin da babu wuta, saboda ba mu da ruwa a cikin tanka sai mu je mu ɗiba ruwa a cikin rijiya mu yi amfani da shi. Amma muna da ruwa a cikin gida ko a bohol ba mu ha zuwa rijiya mu ɗiba ruwa ba. Amma sai lokacin da ruwan mu ya ƙare kamar lokacin da ruwa bai sake zuwa sai mu je mu ɗiba ruwa a cikin rijiya ko ƙauyen mu. A rijiya muke ɗiba ruwa idan mun tafi gidan baban mu. A rijiya muke ɗiba ruwa mu yi amfani da shi. Amma sai mu je bohol mu je mu ɗiba ruwan da za mu sha, sai ruwan da za mu wanke kaya da ruwan da za mu yi wanke wanke da gyara gida da wasu kayan aikin sai mu ɗiba a rijiya mu yi amfani da shi. Ruwan da muke amfani da shi kenan tun da aka haife mu shine ruwan rijiya. Har yanzu muna amfani da ruwan rijiya ko a ƙauye ko a birni ko ina da muke muna amfani da ruwan rijiya.